Kana koyan wata yare? Kwarai kuwa ina koyan wata yare, musamman ma yaren Larabci da yake Kur'ani ma, ni musulmi ne. Kur'ani ma da aka rubuta yaren Larabci ne. Sannan kuma koyan yaran spanisanci wanda Shima yaran yana burgeni shi yasa nake koya.

Kana kunna Bluetooth kullum? Gaskiya bana kunna Bluetooth kullum. A wani lokacin ma ina iya yin kaman wata ɗaya ba zan kunna Bluetooth ba. In kuka ga de na kunna Bluetooth, to akwai wani abu da zan tura, ko kuma misali, eh, zan yi connecting Bluetooth dina zan ɗan saurari wani abu haka a kunne.

Kana sanya bel kullum? Eh gaskiya bana sanya bel kullum, saboda ba kullum nake sa wandon da yake buƙatar sanya bel ba. Wasu lokutan idan na sa wandon irin yake wanda yake da jamfane shi kunga wannan babu buƙatar a sa masa bel. To bel dai gaskiya bai fi ma sau irin biyu na ke sa shi a sati ba.

Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikin mu wuri ne mai kyau gaskiya wanda mahallin wurin ma idan kaje zai burge ka tabbas zai burge ka saboda yana da ƙawatarwa sosai sosai da gaske sannan kuma wuri ne da yake da girma wanda zai iya ɗaukan dukkan jama'an da suke yi aiki a wannan wurin kwarai kuwa.